Ina amfani ne da fitila na gargajiya domin yin ayyukana na cikin gida. Saboda haka lokacin da ya zamanto babu lantarki, ni da fitilar gida nake amfani. Nake rubuce-rubucena da karatuna da ayyuka na yau da kullum wanda nake yi a cikin gida.

Ina iya yiwa sosai. A lokacin da nike kana na babu wanda ya kaini iya iyo acikin kogi sosai. Ina iya iyo da hannu sosai. Ina kuma tsallakar da mutane a kogi. Ina iya yiwa sosai.